Ina son zama babban ɗan kasuwa wanda zai zamo mai taimakon iyali, mai taimakon ƙannensa, mai taimakon iyayensa. Sannan ina so na bunƙasa harkokina, zuwa fannoni da dama, ma'ana abubuwa da yawa.

Muna da madubi guda ɗaya, babba ne kuma da shi muke amfani cikin farin ciki. Sannan kowane ɗan gida da shi yake amfani idan zai yi uzurinsa na kwalliya. Yes.

A'a, ba na cizon farce. Idan na ciji farce na zai zamo ya yi babu kyau. Ina amfani da reza don yankan farce na.

Ina matuƙar son kallon fina-finan Hausa, sannan ina matuƙar son kallon fim ɗin Indiya saboda suna ɗebe mun kewa, suna sa ni nishaɗi kuma ina ƙaruwa ina ilimantuwa.

Ina sayan burodi saboda ina son shi kuma ina jin daɗinsa. Sannan ina siyan lemu na roba domin ina jin daɗin shansa. Sannan ina sayan kayan miya domin a yi mana girki mu ci mu koshi a cikin gidanmu.

Muna aiki ne tare da su ta hanyar faɗa musu ko kuma taya su inganta ƙungiyar tare da mu baki ɗaya. Domin hakan shine abin da ya dace kuma muna yin iya bakin ƙoƙarin mu ganin mun kai ƙungiyar zuwa mataki na gaba.

Eh, ina iya kunna wuta ta hanyar amfani da ashana. Nakan sa kananzir idan ya zama akwai sha kusa da ni domin taimaka min wajen kunna wutar cikin sauƙi.

Ina ajiye kuɗina ne a cikin asusuna na banki wanda na buɗe ta hanyar da doka ta ƙasarmu ta tanada, wannan ita ce sauƙaƙarƙiyar hanya da nake bi ko kuma in tara su a gurin na gaba da ni, yayana ko mahaifiyata.

Kwarai ina amfani da gidan sauro saboda ina samun ingantaccen bacci sannan kuma yana taimakawa wajen kare lafiyata. Amfani da net sauro yana da matuƙar muhimmanci.

Ba na iya yin iyo saboda gaskiya ina tsoron ruwa. Ina tsoron shiga kogi saboda kiyaye lafiyata, kuma ban taɓa ƙoƙarin koya ba saboda ni mutum ne wanda ya kasance yana tsoron ruwa, amma ban sani ba ko a nan gaba zan iya koya.

Eh ƙwarai ina da manufa ta wata-wata saboda ina son tallafawa mahaifina da mahaifiyata da ƙannena da yayyena. To amma hakan har yanzu bai samu ba saboda ƙarancin kuɗi da nake fuskanta a halin yanzu. Amma nan gaba kaɗan ina da wannan tunanin.

Ina matuƙar son taliya dafaduka kuma ina son biredi. Sannan ina matuƙar son shinkafa da wake, dafaduka, ko kuma da miya. Ina matuƙar son waɗannan abincin.

Ina ajiye makullai na a ɗaki na ko kuma wata lokatawa wacce nake ganin a nan ne ya dace in saka saboda guje wa ɓatan su. Saboda makullaye ba abun wasa ba ne, ana killace su a inda ya dace don gudun ɓacewar su.

Ba na saka safa kullum, sai dai na kan sanya ta lokaci zuwa lokaci idan zan fita kasuwa, saboda ba na son ƙafata ta yi ƙura, ya zamana ta ɓaci. To shi ne dalilin da ya sa na ke saka safa lokaci zuwa lokaci, amma ba kullum-kullum ba.

Ina shan ruwa mai sanyi musamman a lokacin zafi, saboda ya fi daɗin sha. Sakamakon zafin rana ya daki kaina, ruwan jikina ya ƙone, to shiyasa nake son in sha ruwan sanyi a wasu mafi lokuta.

Ina samun kuzari da safe. Sakamakon lokacin na tashi daga bacci, na wartsake, na miƙe, na ɗanyi aikace-aikacen gida, na motsa jikina so shi yasa na fi samun kuzari a lokacin safiya.

Ba na tauna goro saboda inna so lafiyata ta zama ingantacciya. Saboda idan kana cin goro, akwai cututtuka da za su iya kama ka. Misalin guda ɗaya shi ne toshewar hunhunka za ta iya faruwa da kai, wanda rauni ne ga lafiyarka.

A'a, bana sanya tabarau. Duk da dai na kasance ina son shi amma a halin yanzu dai bana amfani da shi. Duk da dai akan sa shi ne don ƙayata kwaliyar jikinka ka fito gwanin sha'awa amma bana saka tabarau.

A yanzu dai bana yin wasa saboda na girma na barwa kananan yara, amma nakanyi amfani da wayar hannuna wato salula don ɗebe kewa. Amma bana yin wasa a halin yanzu amma inason wasan ƙwallon ƙafa.

Eh ƙwarai ina da fanka a rufin ɗakina, don yanzu hakama gata ina kallonta, kuma ta dai ɗan samu rauni, bata da ƙarfin gudu, bataba da isarshiyar iskar da nake buƙata a halin yanzu. Ina buƙatar in canza wata.

Abu mafi muhimmanci a cikin abokantaka shine ya zama na kai da abokinka kuna girmama junanku, kuna mutunta junanku. Saboda idan aka rasa waɗannan abubuwa guda biyun, ɗaya zai zamto ya raina ɗaya ne. Amma mutunta mutunta juna shine, kan gaba a cikin abokantaka.

Lamba ta mafi albarka ita ce lamba ɗaya. Lamba ta ɗaya. Domin akan a komai na fi so in gan ni a na farko, lamba ɗaya ke nan. Amma ba na so in kasance saɓanin haka. Shi ne gaskiyar zance.

Muna amfani da wayar hannu, salula don gudanar da sadarwa, magana a tsakanin mu ko harkar cinikayya. Idan kuma kana kusa da ni ne, to zan taka da ƙafata don na je na same ka mu yi magana da kai ko kuma mu yi amfani da abin hawa domin gudanar da sadawar mu tsakanin mu.

Idanuna sun kasance fari da kuma baƙi. Su ne launin idanuna kuma ina son su. Su na matuƙar burgeni kuma su ne mafi yawa a cikin al'ummar mu.

Ina matuƙar son yin wasan ƙwallon ƙafa, sannan ina son wasan ƙwallon kwando. Wannan wasannin suna burge ni saboda akwai nishaɗi mai daɗi a cikinsu. Suna faranta min raina da zuciyata baki ɗaya. Ina sonsu matuƙa.

Ban fiye kallon taurari da daddare ba, sai dai idan na ga sun fito sun yi wa samaniya kyau, sun ƙayata sararin samaniya, na kan ɗaga kai in dinga kallonsu cikin shauƙi da jin daɗi. Suna burge ni, sannan ina gane hakan idan akwai hadari a gari.

Ina farkawa a kullum ƙarfe biyar saura na asuba don gudanar da ibada ta sallar asuba, kuma ina jin daɗin hakan. Ina samun lokaci in yi addu'a ko kuma na yi wani abu wanda shi ma mai muhimmanci ne.

Babu saka hannu a cikin saƙonninmu, saboda ina turo saƙon ne ta hanyar murya na magana amma ba saƙo ne na takarda ba da yake da buƙatar saka hannu.

Jajircewa, da kuma mai da hankali da nake yi yayin gudanar da kowane irin aiki, shi ya sa nake kammala shi akan lokaci kuma bana ɓata lokaci. Wannan shine asalin sirrin. Amma muddin ya zama na zaka ɓata lokaci baka damu da aikin da kasa a gaba ba to tabbas zaka samu matsala sosai. Amma idan har duk abinda aka sakaka, kana mai da hankali ka yi shi cikin natsuwa, cikin mai da hankali, cikin nuna ƙwazo da ƙwarewa, to tabbas zaka samu kana kammala kowane irin aiki ya shigo ta hannunka akan lokacin da ya dace.

Ƙwarai kuwa ina tafiya kasuwanci, ina zuwa fatauci nakan je na siyo kayan gona waɗanda manoma suka riga suka noma suka kai kasuwa kamar zoɓo, waken suya da dai sauransu. So ina jin daɗin hakan kuma hanya ce wacce za ka kai rayuwarka zuwa babban mataki na gaba. Ka zama babban mutum, ka kula da iyalinka, ka kula da iyayenka ta hanyar da ba ku sha wahala ba. Matuƙar kasuwancin naka yana yin albarka, yana samun cigaba.

Ina yin wanka da safe, sannan ina yi da yamma yayin da na dawo daga wajen aiki. Saboda hakan, zai taimaka mun gurin inganta lafiyata. Sannan ni ma zan kasance a yanayi mai kyau kuma zan kasance a tsaftace, jikina bai yi wari ta yadda zan takura wa na kusa da ni ba.

Mahaifina, shine mutumin da yake ƙarfafa min gwiwa a duk abin da zanyi. Sannan mahaifiyata ita ma tana bani ƙwarin gwiwa, wajen nuna min cewar Allah ne ke yin komai, ba mutum ba. In dage in saka ƙaimi akan duk abin da na saka a gaba. To wannan sune abubuwa biyu da nake samun ƙarfafa gwiwa ko goyon baya daga gurin su.

Nakan iya yin tafiya ta tsawon awa ɗaya ko minti talatin a ƙafata ba tare da na gaji ba. Sannan kuma hakan yana da kyau ga lafiya. Yana inganta lafiyar ɗan adam. Sannan mutumin da yake fama da ciwo irin na zamani wato hawan jini ko ciwon suga to akansu ya dinga yawaita tafiya da ƙafafunsa domin inganta lafiyarsa.

Ba ni da dabbar gida, amma kuma ina da sha'awar siya don na ajiye don yin kiwo, sannan kuma ta haifi ƴaƴa. In kai kasuwa na sayar don na ci riba. Amma a halin yanzu ba ni da dabbar gida kuma suna burge ni. Ina son kiwonsu saboda suna da muhimmanci. Ko ba komai za ka samu ladan ciyarwa.

Ba na karanta jarida amma na kan yi amfani da hanyar sadarwa ta zamani don in karanta labarai kamar irin su Facebook ko a TikTok. Na kan yi amfani da wannan kafafen sada zumunta don karanta labarai da abin da ya shafi rayuwar mu ta yau da kullum.

Yayin da kake son yin kasuwanci ko kake son farawa, jari, jari shine mafi muhimmancin abin da ya kamata ka fara tanada, sannan sai mai da hankali. Neman shawarwari ga waƴanda suka riga suka yi nisa a cikin harka ta kasuwanci don guje wa matsala ko yin asarar da ba ka shirya zuwanta ba. Duk da dai wannan, yakan zo ko mai shirin da ka yi, amma jari shine mafi muhimmanci a kasuwanci.

Bana son kallon faduwar rana, amma sai dai duk lokacin da nake tafiya na hangi faduwar ranar nakan ɗaga kai in kalla musamman idan ta bayar da launi mafi jan hankali. A wannan gaɓar kan ina matuƙar son kallon faduwar rana, amma ni ba mutum ne wanda ya damu da son kallon faduwar rana ba.

Ba ko da yaushe na ke rubuta kuɗaɗen aiki da na ke kashewa ba, amma idan har na ga aikin yana da matuƙar yawan da ba zan iya riƙe lissafin sa a kaba, to na kan samu takarda ko wani ɗan ƙaramin littafi na shigar da lissafe lissafen kuɗaɗen aikin.

Bana sanya agogon hannu sai dai ina amfani da agogon wayata saboda ya fi mini sauƙi. Bana son ko da yaushe in ji hannuna a ɗaure. Duk da dai, akan sa agogon hannu don nuna gayu da kwalliya, to amma ni na fi son na yi amfani da agogon waya. Ya fi sauƙaƙa mun da jin daɗin gudanar da mu'amalata ta yau da kullum.

Ina jin farin ciki sannan ina jin murna sosai saboda zan magance wasu daga cikin matsalolina tunda albashi ya samu. Amma sabanin haka nakan ji ba dadi idan albashi bai zo min da wuri ba.

Ba na shan ƴaƴan ruwan itace akai akai amma duk lokacin da na, na yi arba da shi, ina sha ko kuma na saya na sha don inganta lafiyata. Saboda 'ya'yan itatuwa suna da muhimmanci ga lafiyar ɗan adam.

Ina matuƙar son mangwaro, ina matuƙar son lemun zaƙi sannan ina matuƙar son abarba domin suna da daɗin sha kuma cikin natsuwa domin suna inganta lafiya. Sannan ina son goba.

Kwarai na kan yi waƙa a cikin zuciya amma sai dai ba ko da wane irin lokaci na ke yi ba. Hakan ya kan faru ne yayin da na kasance cikin farin ciki ko kuma na ke rera wani abu da yake mafarki na ne ina son cimma shi. Na kan yi wannan tsarin.

Ina amfani da takardar adanawa in saka su a ciki saboda kar su yi dauɗa, ko su lalace, ko kuma nakan samu wani ɓangare killatacce a ɗakina, inda na san babu wani abu da zai ɓata mun su, ko wani ɗigo wanda zai lalata su to nakan ajiye su a irin wannan gurin domin muhimantar da su.

Wasu lokutan yayin da ruwa yake zuwa, nakan yi addu’a domin neman biya-biyan buƙata a gurin mahalaccina. Sannan nakan ji farin ciki ko koma in shiga ruwan don ya jiƙani, shi ma hakan yakan sa mun farin ciki da nishaɗi.

A gaskiya, na fi son shinkafa a kan tuwo. Dan so da dama idan aka bani tuwo ma bana son shi. Na fi son shinkafa ta jimia ko da nama ko, ko da kifi. Yauwa, to alhamdulillah ni na samu abin da nake so. Ina matuƙar son shinkafa, musamman idan an haɗa ta da wake.

Ina zuwa kasuwa yayin da ayyuka suke tafiya sosai sosai. Tsakiyar kaka kenan. To wannan lokacin shine lokacin da na fi zuwa kasuwa. Idan kuma kaka ta ja baya, wasu lokutan ayyuka suna raguwa, mukan zauna a gida sakamakon babu ayyuka a cikin kasuwa.

Ina da katin shaidar kasuwanci. Duk inda na je ko ma'aikata sun tare a hanya suna gudanar da bincike bisa ƙa'idar aikinsu, nakan ɗauko na nuna musu. Ko kuma idan dare ya kama ni a hanya a wajen kasuwancina idan na da gida, ko da ma'aikata sun tare ni, wannan katin nake amfani da shi don in nuna musu su tabbatar da cewa ba wani abu ne na rashin gaskiya ya fito da ni ba.

Ina amfani da matashi guda daya saboda yana taimaka min wajen yin bacci mai daɗi ba a takure ba, tunda idan har kana kwanciya ma babu matashin kai, to wuyanka zai iya yin ciwo ko ya samu matsala ma wanda ba a fatan hakan.

Teburi ne guda ɗaya shima kuma a ofis ɗin mai gidanmu yake, ma'ana ogan mu a gurin aiki, amma mu ma'aikatansa bamu da teburin zama. Saboda muna gudanar da aikin mu ne don duba kyan kaya ko ingancinsa amma ba ma da ofis haka tsarin aikin yake.

Na fi son kayan zaki fiye da yadda na ke son kayan gishiri. Saboda kayan zaki ya ma fi daɗi kuma ni dai gaskiya na fi son su. Don ko yanzu aka kawo mun kayan gishiri aka kawo kayan zaki to zan ɗau kayan gi-- kayan zaki ne. Saboda na fi son su kuma na fi jin daɗin su.

Ina bada barkwanci sosai saboda ni ma'abocin yin barkwanci ne. Nakan yi shi idan ina tare da abokaina, ko cikin ƴanuwana, domin hakan yana sanya nishaɗi sannan ka faranta wa ma wanda yake cikin damuwa ko ƙunci. Hasali ma rashin yin sa ai ba ko da yau she ne ake ƙin barkwancin ba.

To! Nidai nakan yi amfani da alƙalamin rubutu na zamani don saka hannu. Muna yinsa ne cikin nau'i na zigzag. A dan jujjuyan alƙalamin rubutu ba dai zai bada wani abu da za'a iya karantawa ba, amma da ka gani ka san alama ce ta sa hannu. Ko a wurin aiki ko kuma a ɓangare na kasuwanci, alamun shaidar kai ne kayi kuma kai kake da alhakin iya yin wannan abun.

Nakan sha ruwa irin namu na nan wanda muke amfani da shi, yar karaman leda. Zan iya shan biyar ko shida yayin da ake ƙwalla rana, amma idan gari ya kasance da lulumi babu rana, to nakan yi amfani da ruwa wanda bai kai yar karamar leda nan guda uku ba.

Ba na ƙetare ƙafafu lokacin zama. Nakan yi magana a matsa ne saboda hakan shi ma hanya ce ta girmama mutane. Saboda ba daidai ba ne a ce mutane suna zaune ka zo ka ƙetare ta kan ƙafafunsu. Fahimta ta farko ke nan, amma na fahimci hakan kamar ana nufin kana ɗora ƙafa ne ɗaya kan ɗaya. To in haka ne? Eh ina yi. Ina ɗora ƙafa ɗaya kan ɗaya. A fahimta ta, ta biyu ke nan.

Ni ba ma'abocin motsa jiki bane a kullum, amma lokaci zuwa lokaci nakan yi tafiya mai tsayin gaske a ƙafata saboda jikina ya sake, jini na ya motsa sosai, sannan in samu ƙarin lafiya a tattare da jikina. Ƙwarai ina motsa jiki amma sai dai, lokaci bayan lokaci. Ba kullum, kullum nake motsa jiki ba.

Muna da botikai guda biyu a gidanmu kuma da su muke amfani wajen zuba ruwa ko dan yin wanka ko kuma tsabtace kayan mu ma'ana don yin wanki ko wanke wanken kwanuka. Ɗaya muna amfani da shi wajen wanka, ɗaya kuma wajen zuba ruwa mai tsabta wanda za mu iya wanke kwanukan cin abincin mu.

Ina tabbatar da ingancin aikina ne, yayin da naga kayan da muka saya a hannun kamfanin baya da tsakuwa, baya da koren wake, ba shi da cin ruwa sannan kuma babu ƙasar taɓo a cikinsa. Toh, ta nanne nake gane ingancin aikinmu.

Ni na kasance ina son chakuleti, sannan ina son tsami gaye. Wannan kuma abu ne, namu na gargajiya. Sannan ina son alawar madara, sannan ina son albishir. Wannan shi ma kayan kwalama ne, kayan ciye-ciye ne da muke amfani da su a nan yankin mu.

Eh na iya tuƙin mota amma na kan yi gajeriyar tafiya ba da nisa ba. Bana ɗaukar doguwar tafiya na ce zan yi ta don in tuƙa mota da kaina amma ƙwarai na iya tuƙin mota dai dai gwargwado. Amma ƙaramar mota na fi iyawa.

Eh, ina yin ciniki a kasuwa yayin da na sayi diddigar zoɓo na saida. Nakan samu riba dai dai gwargwado amma ya danganta da adadin ta kuma da farashin da na same ta a kai. Amma ni bana da jarin da nake yin kasuwa da kaina, na maigidana ne nake taimaka masa da aikin don a samu saukin wahalahalu.

Eh to. Wasu lokutan mukan tashi tsaye muyi gwagwarmaya, mu jajirce don nemo abokan cinikayya. Misali zaka iya haɗuwa da shi cikin kasuwa, za kuma ka iya tallata wa abokanka cewar ga harkar da nake yi idan an samu wanda yake son kaya kala kaza a tuntuɓe ni. To da zarar an samu za a tuntuɓe ka ko kuma wani lokacin kana zaune a inda kake kasuwancinka, zaka haɗu da abokin cinikayya ya zo ya same ka don ƙulla kasuwancin ko kuma wani yayi maka hanya. Sakamakon shi ya riga ka girma a cikin harkar kasuwancin naka.

Ina amfani da wayar Infinix Smart 10 kuma tana da ingantaccen network, ma'ana yanar sadarwa kuma ina jin dadin amfani da ita don gudanar da ayyukana na yau da kullum. Musamman ma wannan aikin da nake kan yi, ina matuƙar jin dadin yadda nake amfani da wayar kuma take sauƙaƙa min aikina.

Dangantakar mu da shugaban aiki kwarai akwai mutunta juna da girmama juna. Yana mutunta mu a matsayin mu na yaran sa sannan kuma muna ba shi girmansa a matsayinsa na ubangidan mu a wurin aiki kuma yana kyautata mana, hatta abinci yakan saya mana. Babu ƙuntatawa tsakanin mu da shi kuma mu ma ba ma ɓata masa. Yana jin daɗin aiki da mu.

Ina matuƙar son zuwa gidan abinci na Shap Shap wanda ke a Bachirawa. Ina matukar jin daɗin abincinsu saboda sun iya kulawa da mutum faran-faran cikin fara'a. Babu ɓacin rai a ƙulla mu'amalar cinikayyar abinci da su. Suna da matuƙar karrama abokin cinikayyarsu.

Kwarai da gaske ina matuƙar son ɗaukar hotuna. Musamman ma gidajen da suka yi kyau, ko tituna masu kyau, da gadoji na sama masu kyau. Ina son ɗaukar waɗannan hotuna ko dan na yaɗa su, ga waɗanda basa ganin irinsu, su ji daɗi aransu, kuma hakan ya burge su, ya ƙayatar da zuciyarsu. Ina matuƙar son ɗaukar hotuna sosai.

Ina matuƙar son yanayin sanyi saboda jikina yakan dauke shi kuma ya fi sa min farin ciki da walwala. Ko da kuwa sanyin yana da ƙarfin gaske amma hakan ni bai damu na sosai. Ina matuƙar son yanayi na sanyi kamar irin wannan lokacin da muke ciki kenan.

Abun da yake ba ni ƙwarin gwiwa shine in ga an damu da ni a wurin aikina, to wannan abun yana matuƙar ƙwarara mun gwiwa ko kuma idan na yi kuskure a gyara min, wannan abun yana matuƙar ƙwarara mun gwiwa. Sannan in ga duk inda ya kamata a tura ni aiki ana tura ni, to wannan abun yana matuƙar ƙwarara mun gwiwa. Nakan ji daɗi sosai ko kuma maigidana a wurin aiki ya ba ni shawarwari masu matuƙar muhimmanci, to wannan abun yakan ƙwarara mun gwiwa.

Ba na kunna kendir a gida. Muna amfani ne da ƙwan fitila na zamani wanda ake yi masa caji da wutar NEPA ko wutar inji don haskaka ɗakuna. Amma a yankinmu a halin yanzu, mu ba ma amfani da kendir, sai dai idan dalili ya sa sai mu nema mu saya don mu kunna mu ga haske, ko kuma yanayi na babu caji a fitila ko kuma an samu ɗaukewar wutar NEPA. Wutar lantarki kenan.

Kwarai, na kan yi sauri a tafiya ta, musamman idan ba na son in makara a wurin da na ke son zuwa ko kuma yayin da zan fita aiki. Na kan yi sauri in je a gaggauce ko kuma idan ana kirana ko kuma ana jirana. Amma wasu lokutan, na kan tafi a hankali ko da kuwa ina da wani uzuri in har ba na gaggawa ba ne ba.

Ina ajiye hotunan wayata a cikin galari, yadda tsarin waya ya tanada. Amma saɓanin haka, bani da wani guri da nake aje hotunan wayata. A nan nake ajiyesu, duk lokacin da nake buƙatar tuna wani abu ko kuma nake buƙatar ganin hotuna na ko hoton abokan mu'amala ta abokaina kenan, nakan tafi kai tsaye in duba. Dan nan ne mafi sauƙi wurin aje hotuna.

Ina yin kiran bidiyo amma da mutum ɗaya nake yin sa, shi ma ba ko da yaushe ba. Wata ƙanwata ce da take matuƙar son yin kiran bidiyo. To amma saɓanin haka ni ba ma'abocin yin kiran bidiyo bane ba. Duk lokacin da ta kira ni, nakan yi ƙoƙari na ɗaga saboda faranta mata rai.

A zahirin gaskiya ni ba ma'abocin amfani da kwamfiyuta ba ne ba. Hasali ma ni na fi yin amfani da wayar hannu salula ko muce tarho amma bani da kwamfiyuta bam ma fara amfani da kwamfiyuta ba. Kwamfiyuta siyan ta dole sai kana da kuɗaɗe masu ɗan nauyi a hannu.

Eh nakan cimma manufar tallace-tallace musamman idan na tsaya na natsu, na fahimci abin da tallan ya ƙunsa to nakan cimma manufarsu ko kuma in ce nakan fahimci inda tallan ya dosa. Wani zaka ga ka ilmatu wani kuma ka sami hanya mafi sauƙi wajen yin sayayya irin ta zamani ba tare da ka wahal da kanka ba ko ƙarfinka ko tunaninka.

Nakan gina dangantaka ta kasuwanci, yayin da wani abokin kasuwanci ya zo ya same ni da cewar, "Shin zan samu nau'in kaya kala kaza a gurin ka?" To ko da bani da shi, zan tashi in je waɗanda na san a sama na suke a ɓangaren kasuwanci. Na nemi alfarmar ko zan samu kaya nau'i kaza. Idan suka ce mun akwai, to zan ce, "Ga farashin da muke da shi. Idan ya yi maka, to sai mu ƙulla dangantaka ta kasuwanci." Sannan bayan mun yi wannan kasuwancin, ba fa zan daina mu'amala da kai ba ko kuma na daina zuwa gurin ka. Na ma samu wata dama ne, da zan ci gaba da cin moriyar wannan kasuwancin da yake tsakaninmu.

A yanzu dai bana sauraron rediyo. Nakan saurari labarai ne ta hanyar bidiyo ta kafafen sada zumunta irin na zamani. Saboda yanzu al'amura sun canja. Idan kana amfani da wayar kunne don sauraron rediyo, za ta iya ɓata maka lafiyar kunnenka. Amma nakan yi amfani da kafafen sada zumunta irin na zamani don jin labarai da abubuwan da suke faruwa a cikin rayuwar mu na yau da kullum, ɓangaren al'umma ne ko da kuwa ɓangaren gwamnati ne.

Sosai ma kuwa nakan iya gabatar da rahoto musamman akan aikina. Duk abin da na je na gudanar zan zo gaban maigidana ogana a harkar kasuwa na bashi dukkanin bayanan da ya kamata ya sani akan harkar da aka tura ni na gudanar.

Idan na samu taliya dafaduka ina matuƙar jin daɗi. Idan ta sha mai sannan ta ji kifi ko nama to ina matuƙar son wannan abincin. Tana sani inji daɗi a raina. Ina matuƙar son taliya dafaduka.

Kujeru na suna da daɗi waɗanda nake amfani da su a gida domin ina jin daɗin zama da su. Sannan ko baƙi mu kai suna zama za su ce kai waɗannan waɗannan irin kujeru ne haka masu laushin gaske. Ai ba ƙaramin farin ciki nake da samun waɗannan kujerun nawa ba. Gaskiya ina jin daɗin su, ni kaina. Sakamakon al'amarin dai ba a cewa komai sai wanda ya zo ya zauna ya ji. Don shi kansa waɗanda suka haɗa kujerun naje na siya a hannunsu ma'ana kafintoci idan suka tuno da irin aikin da suke mun suna matuƙar jin daɗi da alfaharin cewar daga kamfaninsu wannan kayan ya fita. Bugu da ƙari yadin kujerun baya lalacewa sannan kuma baya zazzarewa ya fita a hayyacinsa ma'ana yayi irin damejin nan ya lalace. Abun dai ba a cewa kome sai wanda ya gani ɗin kamar yadda na faɗa a baya. Ko da canji zanyi, zanyi ƙoƙari in nema daga waɗannan mutanen da na saya a hannunsu. Idan kuma babu in ce to a ƙara haɗa mun makamantansu saboda in ka mori abin zama kujera kenan za ka zauna cikin kwanciyar hankali babu sagewar baya, babu ciwon baya da dai sauransu.

A duk lokacin da nake bakin aiki, ina karɓar kira fiye da ashirin ko sha biyar. Saboda muna gudanar da ayyuka iri-iri, a tura ka wancan kamfani, daga wannan kamfani a tura ka wancan kamfani. Babu irin yadda ba ta kasancewa. Matukar ka fito aiki, kaine rubuce-rubuce, sannan a kan rubutun za a kirawo ka shin ka yi ko ba kayi ba. Wani lokacin kiran ma ba a daɗe ba. Zan iya tuna lokacin-- lokutan da nake karɓar kira ba. Amma.

Muna matuƙar amfani da ruwan rijiya musamman a yanzu da rayuwa tayi tsada sosai. Mukan yi amfani da ruwan rijiya fiye da komai a kowacce rana fiye da kowane irin ruwa a kowacce rana. Musamman yanzu idan kace zaka dinga siyan ruwa ma, kuɗin da zaka kashe suna da matuƙar yawa. Amma idan kayi ƙoƙari ka haɗa rijiyar ka, zaka samu sauƙin kashe kuɗi da sauransu fiye da yadda kake tunani. Amma idan kace lalle lalle sai ka sayi ruwa irin na kamfani wanda suke haɗawa, za kaga kana kashe kuɗi fiye da yadda kake tunani. Amma da zarar ka yanke wa kanka hukuncin cewar ya kamata a ce na cigaba da amfani da ruwan rijiya, asalima mu shi muke sha, shi muke sha. Ku kuma a tace shi, a gyara shi, a tsaftace shi, a sa masa alomon don inganta shi. Saboda me? Ana samun ƙwayoyin cuta a cikin ruwan rijiya. Amma da zarar ka sa masa alomon, ruwa zai kwanta, zai yi garai garai kamar ma babu wani ƙwayoyin cuta a cikinsa ko kuma babu wani datti a cikinsa. Amma idan kace lalle lalle sai ka sayi ruwa irin na kamfani wanda suke haɗawa, za kaga kana kashe kuɗi fiye da yadda kake tunani. Amma da zarar ka yanke wa kanka hukuncin cewar ya kamata a ce na cigaba da amfani da ruwan rijiya, asalima mu shi muke sha, Kamusali kamar wacce ake tatar koko. Amma wasu kan da dama ba su shan ruwan rijiya. Sakamakon datti da yake da shi suke gudunsa. Amma kai ko malam talaka, ai ya zame maka dole ne ma kayi amfani da wannan ruwan saboda shine kwanciyar hankalinka. Musamman yanzu da tsadar rayuwa ta zo tayi yawa. Wani ma a gidan nasa ya ƙasa, a gidan nasa ya ƙasa haƙa ita wannan rijiyar. Haka ma bake nan. Amma wani kan yakan iya yi hakan a daddafi, a talauci ya haƙa wannan rijiya ɗin. Saboda ruwan rijiya musamman in kayi sa'ar wurin da ka gina gidan ka, takan zo da kyaun gaske. Ruwan mai daɗi, mai daɗaɗawa wanda za ka ga za kayi wanka da shi, za ka wanke suturarka, za ka tsaftace jikinka da sauransu. Amma da zarar an ci ruwan da kake amfani da shi bai da la-- bai da kyau bai da inganci to kai kanka, ehm, kai kanka lafiyarka akwai bazara a cikinta. Amma da zarar an ce komai am-- duk ruwan da kake amfani da shi ingantacce ne, tsaftatacce ne to kai kanka hankalinka su ya fi kwanciya. Sannan irin cututtuka irin su typhoid da sauransu za kaga duk ka yi nesa da su. Lafiyarka kuma ta ƙara inganta. Ruwan rijiya a wannan garin namu da muke shine mafi ruwa wanda aka fi amfani da shi ma sama da ruwan da ake siya mai kyau ɗan kamfani wanda ake sha. Amma muddin kace lalle sai ka sha ruwan da aka tsaftace shi daga kamfani to ba lalle ma kana da isassun kuɗin da za ka iya shansa ba. To shi yasa muka zaɓi mu gina rijiya a kowane irin hali, a kowane irin yanayi mun fi jin daɗin wannan. Za ka sha, za ka yi wanka, za ka wanke tufafi, za ka wanke takalmi, za ka wanke wa yara yin hamda shi. Sannan ka sha ka inganta lafiyarka saboda shi ma kansa ruwan in ba ka samu isashe wanda za ka sha, ai ba ƙaramar matsala ba ce ba. Inda idan kaje unguwar da babu ma ruwan rijiyar a can ko kuma in sun haƙa rijiyar ma ruwan baya samuwa, ai ba ƙaramin matsala ba ce wa sosai. Amma muddin kuma aka ce akwai ruwan to komai zai zo maka da sauƙi. Za ka fi jin daɗin gudanar da rayuwarka gaba ɗaya.

Nakan sha fura da nono saboda tana da matukar daɗi kuma tana samin ƙarfin jiki kuma tana sa in ji farin ciki a raina saboda tana ɗaya daga cikin abincin da nake so ita ma. Bayan wannan, nakan ci indomi, zalla dafaduka wani lokacin in da fa da ƙwai, ma'ana indomi da ƙwai ke nan. In ban samu wannan ba, nakan samu shinkafa da mai da yaji na ci ko kuma na samu shinkafa da wake da miya na ci ko shinkafa da taliya na ci. Saboda a ko da yaushe nakan nemi abincin da zai gina man jiki. So tari nakan sa nama ko kifi idan ina da kuɗi wadatattu ke nan. Idan kuma ya zama na ba ni da wadatattun kuɗi, to nakan yi amfani da abin da ya samu kamar shinkafa zalla, taliya da miya zalla, a'a shinkafa da wake da mai zalla babu kifi babu nama ya danganta da abin da nake da shi a aljihuna, ma'ana kuɗin kashewa ke nan. Idan ya zama na kuma kasuwa ta yi kyau, akwai kuɗi a tare da mu, mu kan sayi duk abin da ranmu yake so mu ci amma kuma duk muna yin ƙoƙari mu ga mun samu abun da yake da gina jiki. Saboda kare lafiya da kuma wani lokacin akan samu za ka iya yin aikin ƙarfi duk a cikin aikin naka. To amma idan ya zama na ba ka cikin abincin da zai gina maka jiki, ka ga akwai rauni ga ingancin ƙarfin jikin ka ke nan. To ya zama dole mutum in yana aiki ya kasance yana yana ƙoƙari yana cin abun da zai gina masa jiki sosai saboda kare lafiya da kare kyan jininka ko don ka zauna lafiya. Sannan cin kowane irin barkatai ɗin abinci ba lalle ya haifar maka da ɗa mi ido ba yayin da ka girma. Amma tabbas muna neman abinci daidai da aljihunmu mu ci a gurin aiki. Kamar irin abinci cikan da na lissafa a baya. Wani lokacin ma mu kan yi ƙoƙari mu ga mun sha lemo ko zobo irin na mu na gargajiya ko kuma irin na-- ko kuma lemo irin na zamani ma'ana na roba ɗan kamfani. To amma wasu lokutan, wasu lokutan mu kan yi haƙuri in babu ma damar da za mu ci abincin. In muka ci a gida muka fito har mu koma gida ba ma samun abincin da za mu ci. Wannan kuma yana tafiya ne ga tsarin rayuwa ko irin harka ta yankewar kuɗi, lamari na yankewar kuɗi da sauransu. Amma muddin muna da kuɗi a wadace muna samun abinci mai kyau mu ci a gurin aikinmu saboda inganta lafiya kamar yadda na faɗa a maganganuna na farko. Amma muddin aka ce ba ma ka iya samun ka ci abinci wani lokacin kuma aikin ma ba lalle ka iya zama ka gudanar da shi ta yadda ya dace ba. Maybe ma ka ji ka gajin da aikin barka tashi ka tafi gida bayan kuma ba a tashi a gurin aikin naka ba. To wannan shi ne. Amma abinci kam muna cin abinci a gurin aiki sosai sosai. Babu kama kafar yaro.

Dangantakarmu tsakaninmu da maƙwabtanmu gaskiya tana da kyau saboda muna zaune lafiya, ba ma ƙuntatawa juna. Kuma duk abin da ya zo na taimako in har muna da ƙoƙarin mu taimaki juna to za mu yi shi. Kuma in har alaƙarka tayi kyau tsakaninka da maƙwabtanka to ai ina ganin wannan ma riba ce a rayuwarka. Amma saɓanin haka ace kai tsakaninka da maƙwabtanka babu ƙyakkyawar alaƙa ai ka samu matsala ma gaba ɗaya. Sannan kuma ka fito ku samu ku gaisa wannan ma ƙyakkyawar mu'amala ce da ƙyakkyawar dangantaka. Amma ace ka fito kowa yana harararka wannan ai ba abu ne da ake son shi ba. A al'adarmu ma, a addininmu ma ba daidai ba ne ba. Amma ya zamana ace ka fito kowa yana son gaisa dakai ana faran-faran dakai anayi maka fara'a ana da wasa ana dariya to mu irin wannan dangantakar ita ce tsakaninmu da maƙwabtanmu. Babu tsana, babu ƙyara, babu tsangwama tsakaninmu da maƙwabtanmu sai dai alkhairi. A ko da yaushe kuma haka muke so mu ci gaba da tafiya ba tare da wani damuwa ko fargaba ba. Amma ace kai da unguwarku ba za ka fito ka sake a lokacin da ka ga dama ba a, akwai matsala a cikin wannan al'amarin gaskiya. Mu dai kusan haka muke gudanar da al'amurarmu tsakaninmu da maƙwabtanmu da kuma dangantakar mu baki ɗaya. Amma muddin yau aka ce tsakaninka da maƙwabtanka babu wani ƙyakkyawar fahimta babu ma wata jituwa mai kyau to ai al'amari ya lalace kenan. Sannan tsakanin ƙannenmu na gida da kuma na da ƙannenmu kuma na maƙwabtanmu akwai ƙyakkyawar alaƙa. Su kan shiga gidan maƙwabta, yara su kan shiga gidan maƙwabta su gaisa ayi hira ayi wasa da dariya da sauransu. Za ku ma su fito waje suyi wasa. Idan lokacin islamiya yayi makarantar addini kowa ya dawo gida ya shirya ya tafi. Sannan idan muna da dama muka fito waje muka ga ƙannenmu na maƙwabta yaran maƙwabta suna da-- muna da dama da za mu ɗan taimaka musu, mu ɗan basu alawa ce cingam ne. Ɗan wani abu ne da muka ga ana siyarwa a bakin ƙofar gida za mu iya siya mu bawa yaro. Duk dai don kyautata dangantaka da maƙwabta. A zahirin gaskiya ma idan mutum yana da zuciya mai kyau ko don ya ƙara ƙulla dangantaka mai kyau da shi da maƙwabtansa to zai dinga ƙoƙari. Idan yana da wadata, idan ya ga ya fisu ƙarfi na samun kuɗi to sai dinga tura musu da abincin ma da za su ci. Duk wannan ba wani abu ba ne ba kuma tashin hankali ba ne ba. Kyautata alaƙa ne da ƙara ƙulla dangantaka mai ƙarfi tsakaninka da maƙwabtanka. Amma muddin aka ce ka rasa ƙyakkyawar dangantaka dakai da maƙwabtanka gaskiya akwai matsala. Amma mu kam muna da ƙyakkyawar alaƙa, da fahimtar juna, da dangantaka mai ƙarfi tsakaninmu da su maƙwabtanmu. A ko da yaushe kuma burin mu muga mun ƙara ƙulla dangantaka mai ƙarfi da maƙwabtanmu har da ma waɗanda suka zo a bayan baya suka zama maƙwabta kuma ya zamana da su ta ƙara dangantuwa sosai da sosai fiye da ma yadda ake kai. Alhamdulillahi dangantakarmu tsakaninmu da maƙwabtanmu tana da matuƙar, tana da matuƙar kyau tsakani.

Ƙwarai da gaske saboda akwai tsarurruka waɗanda na turawa ne, na bature ne, idan ka bi shi za ka gina rayuwa mai inganci. Saɓanin haka kuma sai ka ga an zo an samu abun da ba shi ake buƙata ba. Amma muddin ka yi ƙoƙari, ka bi wasu tsarurrukan da turawa suka zo da su, za ka ga abubuwan ka ko ayyukan ka ko wani, ah, tsari da ka yi wa rayuwar ka yana tafiya bisa daidai irin yadda ake so. Amma wani abun idan ba ka kwaikwayon waɗanda suka riga suka yi nisa a cikin tsari na rayuwa, to za ka ga wasu abubuwan na ka ba sa tafiya yadda kake bukata.

Eh to, ba ko da yaushe ba, ba kuma kowane irin lokaci ba. Amma nakan zauna kan gwiwata lokacin da nake gudanar da ibada, yayin da nayi ladabi na ƙasƙantar da kaina a gaban Mahaliccina, yayin da nake gudanar da ibada irin tasallake na. To a irin wane lokacin ne kawai nake zauna wa akan gwuiwata. Sai kuma idan na tsutso na don yin wani abu ko zan ɗau wani abu ko kuma ina ninke kayana na sawa, sannan ne nake iya, zama akan gwuiwata. Tunda zama ne wanda idan ka fiya yinsa zaka iya jin ciwo ko wata rana ka zauna ka zaunar da gwuiwanka akan tsakuwa wanda kuma za ta iya fasa maka, wanda kuma za ta iya fasa maka jikinka ko ita gwuiwarta ma nake so in ce kaji zafi jini ya fito wanda ba a son hakan gaskiya. Amma musamman in aka zo bangaren ibada bauta ta Allah makaɗaici wanda Ubangijinmu ba shi da abokin tarayya. Idan har ka ce wai ba za ka durkusa gwuiwoyinka ba to ibadarka ma ba ta inganta ba. Saboda anayi hakan ne don ƙasƙanta kai da nuna cewar kai ba kowann kuwa bane ba. Allah Mahalicci shi ne a saman komai. Ta wannan bangaren ne kawai muke zama akan gwuiwoyin mu. Amma saɓanin haka gaskiya ne ba ma aboccin zama akan gwuiwata bane ba.

Launin labulen mu shine ruwan madara, sannan da ratsin ruwan kasa kasa a jikinsa. Sannan akwai ƴan zanenuka, wani design da aka yi masa me kama da flower. Sannan suna da inganci, suna da quality sosai sosai. Ba irin gama garba ne da aka saba siya yau da kullum. Aƙalla sun ɗau shekarun da ya ci a ce ma sun lalace to amma saboda nagartarsu da ingancinsu da darajar farashi da aka siye su tun irin na shekara goma baya ya zama na har yanzu ga su nan ana cin moriyar su. Kuma ko yanzu za su iya gogayya da wasu daga cikin, wasu daga cikin labulaye da ake yayi a wannan lokuta, a wannan shekara ta two thousand twenty five stroke, ta dubu biyu da ashirin da shida dinnan. Wanda a yanzu wasu labulayan ko ka siyo su sai ka ga ba lalle ma sun yi ingancin waɗancan na baya ba. Amma yanzu fa, an lalata labulayan yanzu, ba su kai kyan irin na wancan lokacin ba. Kuma har yanzu muna alfahari da su. Kuma labulayen mu suna da kyawu, suna da inganci, suna da kamanni irin na zamani daidai da irin wannan lokacin. Shi sa ko yanzu in zan canja labulaye ina so in koma in ƙara nemo irin waɗanda muke amfani da su. Duk da a wancan lokacin ba ni na sayi waɗannan labulayan nama ba, sayan su akayi kuma muke jin daɗin amfani da su to amma kuma muma yanzu mun yi girma mun yi wayanda idan da dama za mu iya siya mu canja su. Za mu iya siya mu canja mu sa waɗanda suke daidai da irin wannan. Duk da yanzu an ci gaba, zamani ya sauya baya, ba irin shekarun baya ba. Amma yanzu Alhamdulillah har yanzu muna jin daɗin waɗannan labulaye sosai sosai saboda suna da inganci kuma duk abin da za ka yi amfani da shi burin ka ya zama na ace ka sayi wanda yake da inganci da karko daidai da irin yadda kake tsammanin ganin abin da kaje ka siya a kasuwa. Labulayen mu ruwan ƙasa ne, sannan ruwan ma akwai kuma haɗi da ruwan madara da kuma flower masu kyawu an yi designing ɗin su, nau an yi designing ɗin su da tasiga mai jan hankali. Sannan daɗin daɗawa an tsara su ta yadda za su ɗau shekaru ba tare da yayun su ya wuce ba. Don ko yanzu akwai guraren da idan aka sa su za su haska duk da sun tsufa sun ɗau shekaru masu yawa. To Alhamdulillah muri wannan shine launin labulaye da muke da shi a gidan mu.

Yadda muke bi, mu kare kanmu daga, sauro shine, muna amfani da gidan sauro na zamani, wanda muke siya da kuɗinmu. Ko kuma wanda gwamnati take, gwamnati take bada tallafi, ga al'ummarta. Wanda ta haka ne, muke samu don mu inganta lafiyarmu. Idan har zakayi samu zazzabin cizon sauro, idan ya kasance kana amfani da gidan sauro, zaka samu sassauci ko ma, ka daɗe baka yi, wannan larura ba. Amma!, Saɓanin ace baka amfani da wannan gidan sauron, to tabbas, ba lallai lafiyarka ta zamo mai inganci ba. A mafi yawancin lokuta, sakaci! Da muke yi da ɗaura wannan gidan sauron, yana bawa lafiyarmu matsala, ko kuma. Mu samu cututtuka waɗanda ma bamu yi tsammanin su ba. Tun da shi kansa cizon sauron, ai illace ga lafiyar ɗan adam sosai. Sannan ciwon zai iya haddasa maka wani gagarumin ciwon wanda har sai ka kai ga kwanciya ga asibiti. Amma idan ya zama na, kana kiyayewa, sannan kuma, kana lura da lalacewarsa, ko kuma ingancinsa. Idan har ka lura ya fara samun matsala, dole zaka sabunta shi, da kuɗinka. Ka je ma'ana ka siyo sabo, don ka ƙara ɗaura wa, don gudun kar, yage wadda aka samu a jikin net din sauro ya dinga ratsawa, yana shiga, yana cutar da lafiyarka. Bayan wannan, muna amfani da bargon rufa. Muna amfani da bargon rufa, mu lullube jikinmu. Musali a irin wannan lokacin na sanyi, zaka yi amfani da, bargon rufarka, don rufe jikinka yayinda kake barci. To ta haka ma, zaka iya kare kanka, daga cizon sauro. Amma mafi yawancin abun da muka fi amfani da shi shine gidan sauro. Domin yafi sauƙi, kuma yafi tare sauro. Shi bargon rufa, zaka iya amfani da shi, amma sakamakon bacci da kake yi, rufar da kayi ta yaye daga jikinka, wanda kuma sauron zai samu damar, cizonka, har ya ɗiga maka, wannan ƙwayar cuta ta cizon sauro. A yawancin lokuta, wasu sukan bar gidan sauronsu ya lalace. Tun da wannan hanya ita ce mafi sauƙi da zaka kare kanka daga cutar, cizon sauron. Amma idan ka saka, ka ɗaura shi, ka dame shi, ka danne shi da katifarka ko kuma ka sa wani abu mai nauyi ka daddanne gefensa, to insha Allah, sauro ba zai samu damar kutsawa, don ya cutar da lafiyarka ba. Akwai hanyoyi da dama. Na ɗaya, akwai wani ƙarfe da ake amfani da shi wanda, shokin ne a jikinsa, na, na wutan nefa wanda anai masa caji. Ana kunna, ana, ana bin sauron. Inday lungu da saƙo ana ƙwaƙona sauron, yana ƙonewa ko kuma muna amfani da hanyar maganin sauro, na takadda, wanda ake, kunna masa wuta, a ɗora shi a ɗan, a ɗan kan faranti, sai a cinna ma, sai a sa masa wuta sai ya kama. Wannan hayaƙin da zai tashi daga cikin takaddar, shine, ƙamshin wannan takaddar, ƙamshin da wannan takaddar take bayarwa ma ƙonata shine yake kashe sauron. Idan sauro ya shaƙa, to zai mutu. Ko kuma ta hanyar maganin sauro, wato coil, mosquito coil. Wannan maganin sauro da yake a nan naɗe, wanda yake zuwa a cikin leda. Shi kuma idan ka sa a shana, ka kunna shi, ka samu kwalba ka ɗora shi a kai to insha Allahu zai daɗe, zai raba dari, ko kuma har zuwa bakin asu-asuba yana taimaka aiki, yana kashe sauro. Akwai hanyoyi mabanbanta, waɗanda inda zamu tsaya muyi jawabansu ma, lokaci ba lallai ya bamu dama ba. Amma waɗannan, su ne, mafi kan gaba, hanyau-- na hanyoyi da ake bi domin kare ka, i daga sauro shi ɗinkansa.

To kalmar sirri dai za mu iya cewa ta ka kasu da dama. Sannan za a iya yi mata fahimta iri daban daban. Kalmar sirri muna da nau'i irin na asusun banki ko kalmar sirri wacce kake kulle wayarka ta hannu salula kenan. To idan har kalmar sirri ake nufi ta wasu lambobi, wasu lambobi da ake sawa don a sirranta asusun banki wannan muna kiyayewa ne ta hanyar barin abun a zuciyar mu ko kuma gudun mantuwa. Mu ɗauki lambar mu rubuta ta a kan takadda mu ɓoye ta, ta inda babu wanda zai san sirrin mu, babu kuma wanda zai iya bincikawa ya gano a ina muka ajiye wannan takardar. To ni ina bin wannan hanyar. In kuma kalmar sirri ce wadda zaka kiyaye fitar da wani sirri wanda ya shafi rayuwar ka to wannan babu wata hanya da yafi ka bar abun a cikin zuciyar ka. Saboda in har ka fitar ya zama ba sirri ba kenan. To amma kalmar sirri ta asusun banki ko kuma ta wayar hannu salula, to muna killace ta ne ko muna kiyaye ta ko kuma muna bata kariya ta hanyar barin abun a cikin zuciyar mu ko kuma mu ɗau takadda da biro alƙalami mu rubuta a takadda mu ɓoye. To wannan shi ma babbar hanya ce da zaka bi don kiyaye kalmar sirri. A wasu lokutan za mu iya yin amfani da wayar mu, mu ɗau hoton da ake cewa a turance screenshot don mu ɓoye a cikin wayar mu. Tunda akwai hanyoyi na ɓoye hotuna, akwai maɓoya da aka tanadar ta siga irin ta zamani da za ka iya ɗaukowa kuma ka ɓoye hoto a ciki ko kuma ka ɗau ka rubuta at-- ko kuma ka rubuta lambar sirrin ka a takadda ka ɗau hoton ta ka ɓoye ta ta cikin application na cikin waya da muke amfani da su don ɓoye abubuwan mu na sirri kamar ita wannan kalmar sirrin. Saboda za ka iya rubutawa a takadda ta ɓata amma kuma idan tana cikin wayarka in dai wayarka lafiya lau take, ka ɗau hoton lambobi-- lambar sirrin da ka rubuta a takadda, ka ɗau hoton ta ka ɓoye a cikin wayarka wannan ma hanya ce mai sauƙi da zaka sirrinta lambar sirrin ka ba tare da kowa ya sani ba. Sannan akwai hanyoyi da dama amma babbar hanya kamar dai da na faɗa a baya ita ce ka bar abun a cikin zuciyar ka. Sannan kuma muna haddace ta a cikin ƙwaƙwalwar mu kamar yadda muke haddace lambar waya. Ita ma lambar sirrin mu, I mean kalmar, muna nufin kalmar sirri muna iya ɓoye ta a cikin ƙwaƙwalwan mu cikin tunanin mu wanda mu kaɗai za mu iya tuno haka.

Kwarai kuwa ina sanye hula. Na ji daɗin wannan tambayar sosai. Gaskiya na kasance ma abokin sanya hula a kaina saboda ina so in fito cikin ƙawa cikin ado. Ina matuƙar farin ciki da hakan. Sannan ina sa hula ƙirar zanna-bukar ko kuma tangaran ko kuma dara. Waɗannan duk nau'in hula ne ko kuma hula wacce take nau'i irin na mafarauta wacce ake ɗan lanƙwasa ta a karya ta ta gefen hagu ko ta gefen dama. To duk waɗannan nau'ikan hula ne da nake son, son sa su a jikina. Kuma tana ƙara daraja idan ka shiga cikin mutane, tana ƙara maka kyau, tana ƙara maka kamala. Za ka fito fes ba tare da wani jin ɗarɗarɗin shiga mutane ba. Sannan idan ka sanya hula a kanka ta yi ma kyau, mutane za su yaba, za su kalle ka su ce, "Kai wannan abu ya yi." Wasu ma za su so su saka irin hular da kake sawa ko kuma su ce, "Wane kai mana kwatancen inda kake siyo hular ka mu ma muna so za mu je mu siya don mu sa irin ta. Gaskiya ta burge mu, ta yi kyau." Kwarai ni masoyin hula ne. Don wani lokacin ma idan ban saka hula a kaina ba na zo zan fita kasuwa ko kuma zan fita wajen abokaina domin mu je mu ɗan yi hira mu ɗan tattauna batutuwa to bana jin daɗi. Wasu lokutan ma in babu hula nakan haƙura in sa ƙananun kaya saboda sai na fi jin daidai a jikina. Amma in ya zama na ga kayana sun ɗaukarin guga, ga hula ta, ta ɗau wanki to nakan ji alfahari, nakan ji daɗi, nakan ji natsuwa da kwanciyar hankali cewar zan fita cikin mutunci cikin mutane ba tare da na shiga wata damuwa ko in ji ba daidai ba. Saboda wasu yanzu ma, yanzu wani ma ka fito wani gurin ya gan ka ba hula a tare da kai sai ya yi maka magana ko kuma ya ce maka, "Wa ne?" Ya kira sunan ka ya ce ka dinga saka hula. To tabbas kuma mu a al'adarmu ma hula ita ma wani sashe ne na ka girmama kanka, ka mutunta kanka. Saboda a masarautun mu ma in ka shiga ba tare-- in ka shiga cikin masarautar mu cikin garin mu in ba ka saka hula ba tamkar ka yi laifi ne ma. Za a iya fito da kai a ce ka koma ka je ka sa hula. Za a iya yi maka wannan abun. A ce ka koma, ka je ka nemi hula ka sa sannan ka dawo ayi maka abun da kake buƙata. To shi ya sa nake matuƙar son in saka hula a kaina. Kwarai sanya hula yana ƙaro martaba da mutunci da kwarjini a cikin mutane. A fahimtata kenan. Amma wani ya ce shi ba haka ba saboda ba lalle ma yana da buƙatar sanya hular ba. Amma ni kam ina son sanya hula a kaina saboda tana da matuƙar ɗaga darajar mutum. Sannan hula tana da tsada, wata tana da araha. Mu kan sayi hula a farashi a baya kan dubu bakwai, dubu takwas amma yanzu hular da za ka siya ta a baya dubu bakwai dubu takwas yanzu sai ka sa wata sai ka sa dubu sha biyar, wata sai ka sa dubu sha uku, wata dubu sha huɗu, wata dubu sha huɗu da ɗari biyar. To haka abun yake. Lokaci yakan sauya amma duk juyin da hali zai yi zan ci gaba da saka hula saboda ina son ta, ina ƙaunarta saboda tana ƙara mun kyau da mutunci da martaba a cikin al'umma. Saboda wasu ma suna yanke ma hukunci ne daga yadda, yadda ka bayyana, yadda ka bayyana shigarka. Amma idan ya sa, ya zama na ka shi, ka yi shiga ta kamala, ka sa dogayen kaya, ka sa takalminka, ka sa hular ka, za ka ƙara girma da kima da mutunci a cikin mutane ko ba ma wai don ƙyale-ƙyale ba.

A kwanan nan nayi tafiye-tafiye da dama. Naje Ogun, na je Agaye, naje Bida, Niger State. Idan zan tafi, nakan hau mota tirela, babbar mota kenan. Mu tafi, idan mukayi tafiya kamar daga Kano zuwa garin Kaduna, za'a tsaya a ɗan huta. Wasu ma direbobin sukan sa mu kwana a nan da asussuba, mu ɗau hanya mu ci gaba da tafiya. Daga nan zamu ƙara ya da zango a wani garin yayin da mukayi tafiya mai nisan gaske, tafiyar malamalai, to mukan tsaya mu huta sabida a samu nutsuwa, a tsaya a ci abinci, muyi wanka muɗan huta sannan a zo a ci gaba da tafiya. Tafiyar ba daɗi. Sannan muna riƙe guzuri a hannun mu na kuɗaɗe dan ciyar da kan mu ko kuma sayan wani abu da kaga ya burge ka a hanya. Abun ba sauƙi tunda tafiyar ana gajiya, ga zama, tafiya ce ta kwana uku ko biyu ko huɗu. Abin dai babu daɗi sosai. Sannan a dawowa, mukan hau saman babbar mota tirela sabida dai mu samu sauƙin kashe kuɗi tunda dama kuɗin ba wai kuɗi ne damu a hannun mu da yawa ba. Sabida ka samu rarar kuɗi, to sai muke hawa babbar mota daga garin Ogun har zuwa garin Kano. Akwai abubuwa da suke faruwa a hanya sosai saboda zaka iya gamuwa da tsaiko ko lalacewar abin hawa wanda dole sai kun jira tsawon kwanaki an yi gyara. Wani kuma tsawon yini an yi gyara. Wasu ma zasu iya ɗaukar kwana uku ba su gama gyaran mota ba. To sannan kuma mukan shirya 'yan kayan mu na sakawa sabida zaka tafi hanya ce tafiya ce ta kwana biyu ko uku. Zaka yi, zaka yi dauɗa to da zarar an tsaya hutu ko cin abinci zaka ɗau kayan ka, kaje gidan wanka, ka shirya jikin ka tsaf sabida ka fito cikin mutunci. Jikin ka bai buga ba, baka warin jiki, baka, baka, aa ka dai kau da dauɗa daga jikin ka kenan. To sannan in kana da ɗan turare ka fesa sabida kyautata zamantakewar ka da mutane. Amma idan ya zamana baka shirya wa tafiyar sosai ba to tabbas gaskiya zaka sha wahala, zaka fuskanci matsala. Kuma kuɗi su kan iya yanke mana. Dole sai mun kira, mun nemi agajin iyayen mu ko 'yan'uwan mu ko yayyen mu sun tallafa mana da ɗan kuɗi ko kuma kamfanin da ya aike mu zuwa wannan guri dan su tallafa mana da kuɗin motar da zamu cika da kuɗin hannun mu mu dawo gida. Dama ance tafiya mabuɗin ilimi. Dole sai kaje kayi wata tafiya sannan zaka san wani abun. Amma idan kana zaune a gida ba lallai ka san shi ba. Tabbas tafiya zuwa wurare akwai daɗi kamar yanda akwai ƙunci, akwai ɗaci a cikinta. Amma dai mun gode Allah kam. Amma dai wannan shine hanyoyin da muke bi wajen zuwa wasu guraren. Sannan kuma idan tafiyar tayi kyau mun samu rarar kuɗi sosai, mukan biya mota, kuɗin mota mu ɗau-- muje mu shiga mota mai kyau dan mu dawo gida da wuri dan kauce wa hawa waccan babbar motar da akwai wahala, akwai damuwa da ƙagara kaje gida a kanta.

Lokuta na shekara da na fi so shine lokacin da muke gudanar da bikin Sallah a ƙasarmu ta Hausa. Saboda akwai abubuwa waɗanda suke zuwa sau ɗaya a shekarar nan, kamar ita bikin Sallah. Ana gudanar da abubuwa na ɗebe kewa, na, na gani na faɗa wanda idan ka ga ana yin su ko ba ɗan ƙabilar ba ne ba kai za ka so su. Kuma babu kowace ƙasa, ba wata ƙasa da ba a gudanar da irin wannan bukukuwan indai akwai al'ummar musulmai a wannan ƙasa. Kamar mu a garinmu, na fi son lokacin bikin Sallah saboda za ka ɗinka sababbin kaya, za a dafa abinci kala kala mai daɗi da nama a ci a ƙoshi, a rarraba wa maƙwabta saboda kyautata alaƙa da zamantakewa. Sannan za ka yi ziyara. Za ka je ka ga ƴan'uwanka kamar baffanka, kamar kawunka, kamar wan mahaifinka, wan mahaifiyarka, ƙannan mahaifiyarka, kakanninka duk za ka je ka ziyarce su a ko'ina suke a faɗin ƙasa. Sai dai idan kuma ba ka da damar yin wannan ziyarar ne. Sannan akwai shagulgula da ake shiryawa na musamman kamar sarkin garinmu yana shirya hawa na dawakai, ai sukowa, ai daba, a fito ayi ado a kecere ni, a birge al'umma, a jawo hankalin al'umma. Sannan muna ƙara tabbatar da al'adarmu ga idon duniya. Ana nuna abubuwa masu kyau, masu ƙawa, masu jan hankali. Sannan muna tunowa da kakanninmu da sarakunanmu waɗanda suka riga yi mu gidan gaskiya suka rasu ke nan. Muna tuna abubuwa da dama, muna nishaɗi, muna farin ciki da wannan lokaci na ƙarshen shekara da ake gudanar da Sallah, na shekara kai da ake gudanar da Sallah. Wanda a yanzu haka muna tunkarar lokacin ne ma. Bayan an yi azumi na tsawon wata ɗaya sannan ake zuwa lokacin da za a gudanar da wannan bikin Sallah. Muna jin daɗi, muna farin ciki saboda duk a waɗannan lokutan ni dai na fi son lokaci na shekara. Shi ne lokacin da na fi so. Wanda saɓanin haka duk wani lokaci da za a ce wanne na fi so, zan ce ni dai wannan ɗin shi na fi so. Akwai abubuwa na morewa, na ƙayatuwa a cikin wannan lokacin ƙarshen shekara da muke gudanar, muke gudanar da bikin Sallar mu. Sannan za ka je wuraren da ake yin wasa, wuraren shaƙatawa da kai da ƴan'uwanka, da abokan arzikin ka, da abokanka na unguwa wanda kuka taso tare. Za ku je ku yi nishaɗi, ku sada zumunta. Ba ma iya tsakanin ƴan'uwa za ka sada zumuntar ba har abokai. Za ka je ka ziyarci wasu garuruwan da wasu ma abokin kasuwar, abokan kasuwancin ka ne, wasu abokan karatun ka ne da dai sauran su. Duk ana yi. To shi ya sa na zaɓi irin wannan lokaci na ƙarshen shekara da muke gudanar da bikin Sallah, Sallar Idi. Muna jin daɗi, muna nishaɗantuwa, muna samun farin ciki a wannan lokacin. Wanda ko ba ka da abin da za ka yi hidima indai da kyautatawa da dangantaka mai ƙarfi tsakanin ka da maƙwabtanka za ka samu kulawa daga wurinsu. To shi ya sa muke jin daɗi kuma muke alfahari da wannan lokacin. Muna jin daɗi, muna murna a wannan lokacin sosai matuƙa gaya. Sosai da sosai.

To, da farko dai hanyar da nake bi don kare lafiya ta wanda ita ce mafi girma da na fi yi, ina amfani da gidan sauro domin in kare lafiyata. Saboda ta haka ne zan magance kamu-- zan magance kaina daga kamuwa daga cizon sauro. Sannan kuma akwai hanyoyi da za ka bi ko in ce nake bi wajen yi wa kaina rigakafi ko zuwa in karɓi wani treatment wanda na san in dai na yi amfani da shi, zan samu waraka, zan samu sauƙi a zuciyata. Sannan kuma jikina zai dawo bisa ingancinsa da yake a kai tun farko. To, sannan nakan yi amfani da ruwan gishiri, in jiƙa shi, na sha domin ƙara inganta lafiyar jikina. Na yi kazar-kazar, na je can, na je nan, ruwan jikina ya tso-- ya, ya ƙone. Nakan yi amfani da ruwan gishiri da suga don in inganta lafiya ta. Sannan a yi-- a rana nakan sha-- ina shan ruwa sosai da sosai shima don dai saboda na inganta lafiya ta. Sannan nakan yi amfani da bargon rufa ta wajen rufe jikina baki ɗaya saboda in ƙaurace wa zazzabin cizon sauro. Sannan idan na ji ba ni da lafiya, nakan garzaya in je ga likita domin ya rubuta mini magunguna waɗanda suka dace da matsalar da nake ciki ko kuma da lafi-- da waɗanda za su taimaka mun in kare lafiya ta. In je shago, in garzaya in siya saboda dai duk dan in kiyaye lafiya ta. Sannan nakan ƙaurace wa duk wani abu da na san yana da kaifi wanda zai iya ji mun ciwo don gudun kar da wata ƙwayar cuta ta shige ni ta zo ta yi mini illa. To, wannan shi ne hanyoyi da nake bi don kare lafiya ta. Dama wasu da dama waɗanda ba lallai lokaci ya ba mu dama ba amma akwai su da dama.

Daga lokacin da baƙo ya gaya mun cewar zai zo guri na, nakan tsaya na shirya masa abubuwan da ya kamata kamar abinci da ruwan sha da lemo, daidai ƙarfin da nake da shi kuma daidai samu na, daidai aljihuna. Da ya zo zan shigo da shi cikin gidanmu inda muke karbar baƙo. Idan baƙon na gida ne wanda ya dace ya shiga ya gai da iyaye na, zan masa iso zuwa ciki don ya gaisa da iyaye na. Sannan mu dawo mu zauna tare. Mu ɗauki batutuwa na ruwa-- na rayuwa na duniya mu tattauna, muyi hira cikin wasa da dariya muyi nishaɗi. Sannan in bashi lokaci don ya ci wannan abinci da na tanadar masa. Saboda shi kansa wannan hanya ce ta karɓar baƙo mafi muhimmanci. Saboda wataƙila ya ɗauko nisa, ya sha gwajagwajab na mota, ya sha wahala to shi yasa dole sai ka tanadar wa baƙon ka abinci. Sannan yana da kyau koda bacci ne ya kama ka bar baƙon ka yayi don ya samu hutu to ka bashi wurin da zai kwanta ya huta don ya huce gajiyarsa. Sannan idan lokacin sallah ya yi nakan kawo masa ruwan da zai yi alwala ya yi sallah. Daɗin daɗawa mu dawo mu ci gaba da hira mu tattauna batutuwa. Ta yadda zan ɗebe masa ke wasannan nakan yi amfani da hirar da muke yi koda ya zo, shi baƙon ko da ya zo cikin damuwa ne, nakan faranta masa rai da maganganu masu daɗi masu ɗebekewa. To wannan ke nan. Sannan za ka iya yi tarbar baƙo ko karɓar baƙo ta hanyar kai shi wani masauki wanda ya fi inda kake ba wai don nuna ƙarya ko ka fi ƙarfin ka tarbi baƙo a ƙaramin gidan da kake da shi ba. A'a. Don ya fi samun natsuwa, don ya ƙaurace wa hayaniya. Duk za ka iya ɗaukarsa ka kai shi wani keɓan-keɓantaccen guri wanda zai samu farin ciki da nishaɗin ganin ka yadda zai samu sakewa ku tattauna kuyi hira. To wannan ma duk nakan iya bin waɗannan hanyoyin don karɓar baƙo. Sannan za ka iya kai shi wani guri koda ta kasance ba ka nan ko kuma in sa shi ya zo gida ya zauna ya jira ni. Sannan in sa a bashi duk wani-- wata kulawa da ta kamace shi. Kafin in dawo ya samu natsuwa wataƙila ma har ya kwanta ya yi barci. To ka ga a nan ma hanyar karɓar baƙo ce cikin mutunci da mutuntawa. Amma idan ya zama na ba ka iya tarbar baƙo ba kawai in ya zo shaf shaf ka yi kawai a gaggauce kana ɗan yin masa hira irin wacce zai fahimci cewar ma kai so ka ƙi ya tafi. To ka ga a nan ba hanya ce madaidaiciya wacce kamata ka zo ka tarbi baƙo da ita ba. Faramfaran hanya ce ta karɓar baƙo. Ka ɗauko ruwa ka ba baƙo bayan ya zo wannan hanya ce ta karɓar baƙo mai inganci. Ka saki jiki, ka yi hira da shi, kar ka cutar da shi, kar ka muzguna masa. Ka zauna da shi kuyi hira. Kar ka-- kuma ni bana tarbar baƙo da, da na zauna muna hira in tashi in tafi in ƙyaleshi in ce ina zuwa. In tashi in tafi da shi in ƙyaleshi in ce ina zuwa ba zai yiwu ba. Wannan ba hanya ce mai kyau ta karɓar baƙo ba. Ka kyautata wa baƙon ka har Hausawa masu iya cewa "baƙon ka annabin ka." To ka ga yana da kyau ka muhimantar da shi, ka bashi time ɗin ka, ka bashi kulawa duk hanyar da ka san za ka bi ka faranta masa yadda kai ma duk sanda ya tuno da kai za ka ji daɗi kuma za ka tabbatar da "eh, wanafai yana tare da ni kuma yana so na." Karɓar baƙo tana da hanyoyi da dama saboda hanya ce ta kyautatawa da inganta dangantaka da inganta alaƙar ku. Wannan abu ne mai kyau gare mu ga 'yan'uwan mu baki ɗaya.

Wasu lokutan nakan tara tsabar kuɗi amma sai dai in akwai su. Duba da ma mu a yanzu a inda muke a ƙasarmu ba ma amfani da tsabar kuɗi, sai dai muna amfani da takardun kuɗi ne domin a yanzu su muke da su kuma su ne ƙasa ta tanadar mana da muke amfani da su. To sai dai mukan tara takardun kuɗi domin mu tsira da mutuncinmu a wata rana. Tun da dama an ce ka tanadi kuɗi tun kafin abin siya yazo. To shi sa muke tara tsabar kuɗi mu ɓoye ko kuma in ce takardun kuɗi saboda dai kiyaye gaba ko in ce kiyaye ɓacin rana. Saboda wata buƙatar kwatsam za ta taso maka wanda idan fa ba ka da wannan tsabar kuɗin, tofa ba ka da yadda za kayi. Sai dai ka tafi rance. Shi kwarance ba abin so bane ba. Hasali ma in ka zo biya ba lallai ne ka iya biya a lokacin da mai kuɗin ya buƙaci ka da masa da kuɗinsa ba. Amma idan kana ɗan tarawa kana neman kuɗinka, kana ɗan tarawa kana neman kuɗinka, kana ɗan tarawa. To wannan yana da daɗi kwarai ni ma ina da ɗabi'ar tara kuɗi. Amma tsabar kuɗi a ƙasarmu kam yanzu babu ita. Sannan idan har ina kan samun kuɗaɗe na, ina fita kasuwa ina samu, ina fita kasuwa ina samu. To kullum zan yi ƙoƙari in ga na ajiye wani adadi a gida ko a wani guri ko a asusuna na banki na zamani sai in tura kuɗi in ajiye don gudun ɓacin rana wata ran.

A gaskiya na fi son hawa taksi. Dalili shine ita taksi, da zarar ka shiga in ta cika, to babu batun tsaye-tsaye. Kai tsaye inda kuka nufa nan za a kai ku. Amma ita bas, daga anyi tafiya kaɗan sai a sauke mutum, da anyi tafiya kaɗan sai a sauke wani a nan. To ni kuma wannan abun ya sa bana son hawa bas. Na fi son in hau taksi. Ta fi daɗin tafiya, ta fi daɗin mu'amala, da ka fi samun kyakyawar mu'amala ma tsakaninka da masu tuƙa ta. A ko da wane lokaci na zaɓi in hau taksi. Sannan kuma za kaje inda kake son zuwa da wuri, babu batun wani tsaye-tsaye. So da dama ma wasu masu taksi ɗin za ka iya ɗaukan shatar mota, ka tafi kai tsaye ba tare da wani tsaye-tsaye ba. A madadin ace ka jira ta cika, to za ka iya ɗauka, ka biya kuɗin adadin mutanen da suke hawa, a kai ka inda za kaje cikin aminci. Amma ita bas fa, bas akwai ɓata lokaci. Za ka sha zafi, gumi ya dame ka. Amma taksi, wata ma in kai sa'arta har da AC, ya danganta dai wace irin taksi ka hau. Za ka samu natsuwa, za ka samu farin ciki sosai idan ka hau taksi. Farin cikin da za ka samu a taksi, ba lallai ka same shi a mota bas ba. To shi ya sa ni a ko da yaushe, na zaɓi taksi a kowane irin lokaci. Ina son hawa taksi. Na zaɓe ta ɗari bisa ɗari. Sha yanzu, magani yanzu. Nan danan an kai ka inda kake so. Sannan babu gumi, babu takura, babu cutarwa. Amma ita kuma bas in ka shiga ita, cinkoso ma ya ishe ka? Ka haɗu da mutane a gwamusu a matsu, ku takura. Amma ita taksi za kaga za ku, za ku je cikin natsuwa, warawara, a sake ba tare da ƙafafuwanku sun muku ciwo ko sun sage ba. To ni gaskiya bisa wannan dalilin ya sa na zaɓi hawa tagzi. A kowane irin lokaci na fi so na hau taksi. Shi ne batun gaskiya, kuma a ko da yaushe ita ce zaɓina. Ba ni da wani zaɓi daya wacce in hau sai in hau taksi. Sannan kuma babu ɓata lokaci. Wannan shi ne ma abun da ya sa nafison hawan ta. Idan wajen aiki zani, zan je bisa kan lokaci. Ubangida na ba zai ji haushina ba. Duk inda na zauna za a kai ni cikin sauƙi. Sannan, komai naka zai ma fi tafiya bisa tsari saboda me? Kula da lokaci. Bas za ta iya tsaya ta ɓata maka lokaci amma tagzi nandanan ne. Ka je inda za kaje. Sannan idan kana da ƙarfin da za ka ɗau shatar taksi, to komai za ka yi shi cikin ƙanƙanin lokaci. Duk abin da ka tsara a ranar zai tafi daidai. Zai tafi daidai ba tare da ka samu naƙasu, wajen tafiyar ka ba. Dalilin da ya sa mana daina hawa bas, mota ƙirar bas saboda akwai wani lokaci daga bata ta garin Kano, garin mu kenan zuwa garin da nake, ƙauyen da nake dawanau, sai da jikina ya yi kusan jikewa da gumi. Na sha wahala, na sha zafi a wannan lokacin. Shi ya sa na haƙura na ma daina hawa mota ƙirar bas. Na zaɓi hawa taksi. To ya fi yi mun, ya fi yi mun sauƙi gaskiya. Wannan shi ne dalilina na zaɓar taksi.

Nakan yi amfani da wayata a kusan duka tsawon yini. Sai dai nakan dakata da amfani da wayata idan na tashi zan saka caji yayin da cajina ya zo ƙarewa kenan. Amma maganar gaskiya ni wayata ita ce abokiyar hirana. Sakamakon wasu lokutan ina gurin aiki wannan nakan saurara da amfani da wayata na ɗan wasu lokuta. Sannan nakan yi amfani da wayata yayin da nake ni kaɗai saboda na fi zama ma ni kaɗai akan shiga mutane. Ina yawan amfani da wayata don ta ɗebe mun kewa. Ba zan iya cewa ga sau-- ba zan iya cewa ga adadin da nake amfani da wayata a rana ba. Amma dai abin da na sani shine wayata ita ce abokiyar hirana, ita take ɗebe mun kewa. Sannan ina ilmantuwa da wayata sosai shi yasa nake yawan amfani da ita a rana. Ina dakatawa da amfani ne da wayata kawai idan ba ni da caji. Kuma amfani da wayata baya hana ni gudanar da ayyukan da nake yi saboda na kasance in dai ina bakin aiki to bana sa lalaci, bana saka ganda, bana saka ƙyashi ko in ji cewar wane baya aiki sosai nima bari in samu gurin in zauna. To ina dage wa kuma duk da haka wayata na hannuna bata hana ni gudanar da aikina yadda ya kamata kuma ina yin abun da ake so akan lokaci. Nakan yi chatting, in yi zumunci da wayata. In hau WhatsApp, in hau TikTok duk dai a lokutan da nake amfani da waya na tsawon yini kenan. Sannan nakan yi amfani da wayata domin in zumunci, in kira, in saka kati, in kira abokai da 'yan uwa da abokan arziki duk a gaisa. To amma gaskiya ina ƙoƙari duk da haka duk da wayata ta zame mun ita ce abokiyar hirana to ina kokari wasu lokutan in ajiye ta ta huta nima na huta ko don kare lafiyar idanuna da kuma fata ta. Saboda wani lokacin zakayi amfani da waya tsawon lokaci sai kaji fatar 'yan yatsunka tana maka zafi ko kuma kaji idonka ya nai maka babu daɗi, ya nai maka ɗan zafi zafi haka saboda me? Ka matsa. Ko don lafiya ma yana da kyau mutum ya dinga ajiye wayarsa ya huta wanda nima ina yin wannan sosai. Amma dai gaskiya ni tsawon yini nake yin amfani da wayata musamman idan da caji sosai ko kuma asusun cajina ma'ana power bank yana da caji to nakan yi amfani da ita tsawon yini kuma caji ba zai yanke mun ba kenan. Ba ni da wani adadi da zan ce ga shi sune adadin lokuta da nake amfani da wayata ko da wanne rin lokaci ma zaka iya gani na da wayata. Amma dai tabbas wayata ita ce abokiyar hirana, ita ce abar ilmantuwata, ita ce abar nishaɗantuwata shi yasa ba ni da wani tsayayyen lokuta da nake ajiye wayata ko a bakin aiki waya bata hana ni yin aiki. Ina mai da hankali ina jajircewa nayi amfani da wayata. Saɓanin wasu lokutan kuma tabbas nakan ajiye in huta ko kuma nakan ajiye wayata nayi bacci. To wasu lokutan kuma ina da taƙaitattun lokuta da nake amfani da wayata. To wannan shi ne dai irin tsarikan da nake bi da wayata saboda duk abun da nasa a gaba waya bata hana ni yinsa.

Duk safiya ina cin abincin da na samu. Ko wane iri ne kuma ko wane irin nau'i ne. Ba na da tsayayyen abincin da nake ci da safe amma ina ƙoƙari na ci duk abin da na samu. Ko shinkafa, ko taliya, ko shayi da biredi, ko shinkafa da wake, duk abin da na samu ina ci amma ba ni da wani zaɓaɓɓen abinci wanda na tsai da shi tsayayye wanda nake ci kullum da safe. Ko wanne na samu zan ci saboda ni mutum ne mai ƙaramin ƙarfi. Ni mutum ne mai ƙaramin ƙarfi. Ko da koko na samu zan ci amma ni dai abin da na fi so shi ne in ci abincin da zai gina jiki, ya ƙara mun lafiya, ya kashe mun wasu ƙwayoyin cutar ma in har yana kashewar. Amma bani da zaɓi. Koma ina ci kamar yadda na lissafa da farko. Ko da shinkafa ce, ko da shayi da biredi ne, ko da shinkafa da wake ne, ko da jalof ɗin taliya ne, ko da shinkafa da mai da yaji ne, to duk nakan samu na ci, na ƙoshi don inganta jikina da lafiyata. Wannan shi ne tsarin da nake bi wajen cin abinci da safe. Amma ya danganta, wata rana sauyi yakan zu. In ga ina da damar da zan canja ko kuma in tsayar da cewar duk safiya zan sha shayi da biredi ne haɗin kauri da ƙwai in ci in ƙoshi. To idan har na samu wannan damar zan iya yin wannan abun. Amma kuma a matsayina na mai nema wanda bayi da tarin kuɗi, zan kasance ne duk abin da na samu shi zan ci na ƙoshi domin in samu ƙarfi da lafiya a jikina.

Ina matuƙar son shan madara, musamman idan ina jin yunwa ko kuma an saka ta a cikin shayi. Yauwa! To a wannan lokacin ina matuƙar son shan madara gaskiya. Ba ma wai sai a cikin shayi ba. Haka kawai ina son shan madarar gari ko madarar yogurt. Duk waɗannan nau'in madara ne da nake matuƙar son su. A zahirin gaskiya, inda ace kullum za'a bani ita in sha sau uku, ta zama kamar abinci na ma ni ina so. Saboda ko ba komai, za ta inganta mun lafiya, za ta taimaka mun wajen samun wasu vitamins a cikin jikina. To wannan shine dalilin da ya sa nake son shan madara. Kuma ita kanta abar burgewa ce ga mutum ace gashi yana shan madarar ma kanta. Ina son matuƙar, ina son shan madara a lokuta da dama ko kuma ace kullum kullum ta zamo abin sha na.

To ni dai nakan yi tsaki ne kawai a lokacin da rai na ya ɓaci ko kuma in yi tsaki a lokacin da wani abu bai yi min daɗi ba. Duk da dai ba ɗabi'a ce mai kyau ba amma yayin da rai ya zama ya ɓaci. To in ba ka yi hakan ba wani ma ba zai fahimci fushin da kake ciki ba. Amma gaskiya ina yin tsaki sai dai kuma ina yin sane a lokacin da rai na ya ɓaci amma haka kawai ko lokacin hira da mutane ko kuma lokacin farin ciki bana yin tsaki. Tun da wani ma in ya ji ka yi tsaki a kusa da shi ba zai ji daɗi ba. Wani sautin busa tsakin ma baya so. To amma wani in ba hakan ka yi ba ba zai fahimci cewa ran ka ya ɓaci ko kana cikin fushi ba. Musamman a yanzu da duniya ta sauya wani bai son ka yi masa faɗa amma in ka yi busa tsaki zai gane cewa ran ka lallai fa a ɓace yake.

Hanya ɗaya nake bi domin kare wayata daga kamuwa daga ƙwayar cuta. Kaurace wa tura mata duk wani saƙo ta hanyar kwamfuta. Na fi gane in tura saƙo ta waya da waya. To, saɓanin haka kuma gaskiya nakan ƙauracewa in je in sa wayata a kwamfuta ɗin wani don ya tura mun wani fim da zan kalla ko kuma waƙa. Gwara in ɗauko ta ta hanyar ɗauko wa a yanar gizo gizo. Wannan shi ne hanyar da nake bi don kare wayata daga kamuwa daga ƙwayar cuta. Idan kuma ta kamu da ƙwayar cutar, to sai dai na goge komai da komai, in dawo da ita setin farko irin setin da kamfani ya yi mata kafin na saya. To, ni dai wannan hanya ita ce na sani dan ni bani da ilimin kwamfuta da zan iya yin wannan bayanin dalla dalla. Amma dai kam wannan hanya ce mafi sauƙi ni dai da nake gudanar da kawar da wayata daga kamuwa daga ƙwayar cutar.

Abin da nake yi don in ƙara wa kaina wani aikin don kau da zaman banza to ina amfani da hikimar da Allah ya bani ta iya tsara rubutu cikin hikima, ƙafiya, hikaya, dabara da nazari da nake yi. Nake yin rubutu akan siga ta faɗakarwa. Idan na hango wani abu yana faruwa na ba daidai ba a cikin al'umma, in zo in yi rubutu akansa don in rera shi cikin siga ta sauti yadda zai isa ga waɗanda ma basa kusa da ni ko basa tare da ni. To wannan ma hanya ce da nake yi amfani da ita wajen ƙara wa kaina aiki. Sannan ina so na inganta aikina ya je har inda ma ban taɓa tunani ba saboda raba ƙafa yana da amfani. Ba wai ka zaunar da tunaninka a guri guda ba. Don in kai haka babu inda za ka je, ba za ka yi nisa ba.

Gaskiya ni bana shuka tsirrai sai dai ina son aloe vera. Matuƙar nazo naga aloe vera yayi kyau, yayi lub lub. Ina matuƙar son shi. Ina matuƙar son aloe vera sabida yana ƙayatar dani idan naga tunda shi dama ba ganye ne da shi ba, yana fidda jikinsa ne kamar reshe. Haka zai buɗa, yayi kyau. To wannan abun yasa nake son shi da yanayin koren jiki da yake da shi. Ina matuƙar son aloe vera sosai da sosai. Dan ko a yanzu aka ajiye wani tsiron, aka ajiye aloe vera, to ni fa zan ɗau aloe vera ne sabida gaskiya shine wanda zuciyata ta fi so. Wanda ko a ina nake zan iya samo tsiro irin na aloe vera in zo in dasa shi don in dinga ganinsa kawai ina jin daɗi. Shine tsiron da nafi so sosai. Shi yasa ban kawo misali ma da kowanne ba. Shi ɗin dai. Amma ni ba ma'abocin shukan tsire-tsire bane ba. Amma a gida kam nakan shuka aloe vera ma dan kawai in dinga zagayawa ina kallonsa ina jin daɗi. Kuma na shuka shi ba ɗaya ba ba biyu ba. Kuma hakan ya bani nishaɗi sosai. Ta wani ɓangaren ma na ɗauke shi kamar aikin samun lada ne. Nakan zuba masa ruwa ko taki. To ni a haka na ɗauke shuka tsiro irin na aloe vera. Gaskiya ina son aloe vera sosai da sosai. Dan ko a yanzu na gan shi, naji ina so aka ce sai na saya da kuɗi ko sai na fanshe shi da kuɗi to zan cire kuɗina na bayar duk saboda in zo gida in shuka tsiro irin na aloe vera. Ina matuƙar son aloe vera matuƙa gaya sosai da sosai.

Ƙwarai ina cire takalma a gida. Yayinda na zo zan shiga kowane ɗaki dake cikin gidanmu to nakan cire takalmina a bakin ƙofa. Saboda idan ya zama kana shiga da takalminka cikin ɗaki, to kana rage wa ɗakin naku ƙarfin tsaftarsa ne. Kuma za ka iya zuwa ka tako najasa ko wani abin ƙyama da ba'a so. Ka zo ka shigo da shi ɗaki ka taka, ɗakin ya ɗauki sau-- nau'in wari na wannan abunda ka tako a ƙasan takalmin naka. Amma gaskiya ni dai bana shiga ɗaki da takalma. Ina cire shi ne, ina cire shi kafin na shiga cikin ɗaki. Wannan ɗabi'ar ta zame mun jiki, sai dai ya danganta da wane irin gida ne. Tunda akwai gwararan da za ka ga ana amfani da wasu irin takalma don shag-- don zagaye a cikin ɗaki. To amma dai gaskiya ina cire takalmi a gida kafin na shiga kowane ɗaki. Wannan al'ada ce mai kyau kuma kowaye ma zai iya yin riƙo da ita domin inganta tsaftar gidansa.

Ina matuƙar jin tsoron Allah. Sannan ina matuƙar jin tsoron iyaye na. Sannan ina matuƙar tsoron rasa wanda nake so. Sannan ina matuƙar tsoron in jini bani da kuɗi, bani da ƙo sisi a jikina. Wannan abun yana bani tsoro da ma wasu abubuwa makamantan haka. Sannan ina jin tsoron kare. Ina jin tsoron kare saboda bana buƙatar in taho hanya ace kare ya biyo ni yanai mun haushi. Wannan abun yana matuƙar razana ni shi ma. Sannan idan nayi wa mahaifina laifi, shi ma wannan abun yana matuƙar bani tsoro sosai da sosai. Ina matuƙar jin tsoro in yi wa mahaifina laifi in zo ina ƙoƙarin tinkararsa. To wannan tsoron ba zai bar ni in je in tinkare shi ta daɗi ba. Sannan a bani ajiyar abu ko kuɗi ko wasu kaya a zo nema ya zama na ace babu, wannan ma ina matuƙar jin tsoronsa. Ko kuma a yarda da ni tsautsayi ya zo ya sa na yi kuskure a kan abun da aka ɗora mun yarda ɗin akansa. Wannan ma ina jin tsoron wannan abun.

Gurin aikinmu ya kasance group ne wanda ake rarraba ayyuka ba tare da ka haɗu da maigidanka ba ma gaba ɗaya. Za a iya kiranka da safe a ce ka tafi kamfanin Alhaji kaza ko ka tafi kamfanin Alhaji kaza. Amma akwai ofis guda ɗaya wanda shugabanmu shi yake zama a gurin, wanda mu gabaɗaya yaransa ne kuma bamu halartar wannan ofis ɗin ko da zama ko hutawa ko kum-- to sai dai mukan iya zuwa mu jira don a rubuta wata takarda a tura mu mu kai wa wani saƙo. Amma mu ana raba mana ayyuka ne a ce wannan tafi can kai wancan tafi nan to a haka ake raba mana aiki ko kuma a turo mana nambar waya mu kira wani ya zamana wannan kamfanin nan zamu je a ɗauki kaya don a tura su ma'ajiyarsu. To mu wannan shi ne yanayin yadda gurin aikin muke. Tsarin gurinmu sannan kuma kasuwa ce babba ta zamani wacce take da shekaru masu yawa. Akwai gine-gine na zamani da na da wasu an ƙayata su, wasu an gina su ne duba da yanayi na tsari na zamani ko na kasuwa yadda tsarin kasuwa ya zo da shi.